Samu gudanarwa ruwa, kafin damina yaya yake gudana a unguwarku. Gaskiya muna tsattsatsa gudanarwar duk ƙarshen wata, wato satin da ya zo a ƙarshe. Sabida ma wajibi ne ma a gwamnatin shekarar Kaduna duk lokacin da wannan gwamnanmu da ya sauka, wato gwamnanmu na baya Atinasun Amfayi, ya sa duk ƙarshen sati a wata akan tsattsace ko ina bayan gida ne, bayan gida, asasara, sara a bayan wajen gida. Duka dai tuh muna yin wannan a ko da su muna kuma tsattsace bayan gida da kuma wajen gida a duk lokacin da ya kamata. Wato ba wai dole sai a dole sai ƙarshen wannan satin nan ba na mako ko a na wata.

Kuwait yake da shi a teburin ku. Gaskiya tuwo na da matuƙar wuri a waje na da matuƙar alfanu a jikina. Ina son cin tuwo a koda yaushe. Ni mutum ne masoyin son tuwo. Mutum ne mai cin tuwo a koda yaushe. A kullum na kan ci tuwo a ƙalla dai su ɗaya. A ko wace rana ko kuma ban manta lokacin da ake azumi. Tin ina so har nasaba ma kaina da cin tuwo a kowacce sahur da zan yi. Dan sai ai azumi guda ashirin da tara ko talatin. To a cikin wannan da aka yi zaka ga ashirin da biyar tuwo nake ci a matsayin sahur ɗina ni. Ina cin tuwo gaskiya na kanji ƙarfi sosai idan ina azumi.

Ku gaya mana game da abin da ya haɗa dukkan unguwa. Abin da ya haɗa dukkan unguwa gaskiya zaman lafiya da mutunta juna da kuma ganin kowa da mutunci. Wannan abun shi ya haɗa kuma ana zaune lafiya a cikin unguwannin mu. Ba wanda ya tsani kowa. Maƙota da maƙoci ana zaune lafiya kuma unguwa idan wani yayi laifi akan taru a unguwa a zauna a sulhunta idan abu na sulhuntawa idan abu kuma na bare reba ne in ya kai a kai mutum police station za a kai shi wajen 'yan sanda. Akwai wannan haɗin kai ɗan maƙoci zai ma ɗan maƙoci faɗa. In ya kama na duka ne maƙoci zai ma ɗan maƙota duka.

Yaya kuke yanke shawaran ko za ku taimaka ko za ku ƙi? Gaskiya idan mutum yazo ka gani kuma da alamun da gaske yake neman temako dan Allah dan Annabi ba na karya ba to gaskiya mukan yi kokari mu temaka ma mutum wani zubumma har muna sa ƴan'uwan mu don su taimaka wa mutum. Inda shi taimako yana daɗi, kaima ba ka san ina da za ka fada ba ka san hannun wa za ka faɗa ba. Ba ka san me za ka nema a nan biya ba kuma shi abin da ka yi sadaka da shi shine naka. In kai da zuciya ɗaya ka bada don Allah, duk wanda ya zo umma ƙarya ya maka ka ba shi, wannan shi da Allansa. Amma dai da abin da zaka kai ka tsarkake niyyar ka kuma ka yi abu don Allah.

Wace shawara za ku ba wa matashi game da kuɗi? Shawaran da zan ba wa matashi game da kuɗi ya bi a hankali. Shi kuɗi idan ba a juya su, idan matashi bai iya sana'a ba to ko nawa aka ba shi sai ya kashe wannan kuɗin nan. Amma idan matashi ya iya sanna'a to zaka ga ya yana kokarin ya ga ya cigaba da samun wannan dukiyar nan kuma yayi amfani da shi ta hanyan da ya dace. Bare ji yayi abin da ba shi ke nan ba. Amma matashi yawanci da kuɗi a cikin kashi ɗari, kashi casa'in za ka ga sun nemi shin shiga harkar shaye-shaye, harkar neman mata so sai. Ka ga kuɗin ya wulaƙanta.

Ku gaya mana tafiyar ku mafi nisa daga fita zuwa isa. Tafiyar da na yi mafi nisa shine tafiyar da na yi daga garin Khartoum na ƙasar Sudan zuwa bodan garin Egypt wato zuwa bodan da ake kiranshi da Gadanif ko Ankin. Shine sunan wannan bodan nan. Yana nan a jikin Masar wato Egypt kenan. Shine tafiyar da na yi mafi nisa. Mun dauka kwana biyu muna wannan tafiyar nan kuma munyi tafiya ne gurin da ba dadi gaskiya. Ban taɓa tunaninma zan iya tafiya a cikin mota irin wannan tafiyar ba. Shine tafiyar da na yi gaskiya mafi nisa a rayuwata.

Wace kalmar Hausa ce tafi wuyan fassarawa zuwa wani harshe? Ku bayyana dalilinsa. Gaskiya ni karin magana yafi bani wahalan fassarawa kamar ace mutum, eh, da ruwan ciki akan ja na rijiya. Irin waɗannan karin karin maganan nan gaskiya sun fi bani wahala. In kuma kalmace guda ɗaya, akwai kalmar da ake kiran ta ɗan gauda. Nasha wahala kafin nasan menene ake nufi da wannan saboda ko a Turanci babu wannan kalmar nan. Ko kuma kaji ance maka, umm, ce maka bashi so ko kuma a ce ƙyau. In aka ce maka abi ƙyau, ana nufin abi yayi ƙyau ko ana nufin abu bita daina ko wani abu dai. Kalmar ƙyau tana ɗauke da ma'anoni kala kala.

Sana'ar hannu ko fasaha take ba ku mamaki me yasa? Gaskiya sana'ar hannu da yake bani mamaki ko fasahan da yafi bani mamaki a duniya shine spaceship ɗinnan da ake yi na Elon Musk wanda suke zuwa astronaut ɗinnan da suke zuwa duniyar wata. Ina mamaki yanda ƙarfe ne zai tashi ya je sama da kuma jirgin ruwa. Ina mugun mamaki yadda za a ƙarfe ne aka yi jirgin ruwa da shi amma kuma yake dinga yawo a saman ruwa kuma yake taya ɗauka kayan da hankali ma ba zai ɗauka ba. To wannan abin yana daga cikin fasahan da yake bani mamaki kuma yake ƙara nuna min cewa akwai Allah a duniya. Saboda ka kalla jirgin ruwa zai iya ɗauko kayan da za su iya ɗaukan kwantena kaman miliyan ɗaya a saman shi. Ai wata shida ana sawa ai wata shida ana saukewa. To wannan abin mamaki ne.

Ku gaya mana game da gaisuwar da safe. Gaisuwa da safe ya zama daga addinin mu ya umurce mu dama mu dinga gaishe da mutum. Ko yaya ne da inda zaku wuce ko zaka wanan gaje, ka gaishe da mutum. Kuma al'adan mu matamu saita ƙara, ƙara sa ƙarfi akan ganin cewa. Mu muna gaishe da iyayenmu, da safe in muka tashi za mu je mu gaishe da mamanmu da babanmu. Danganin cewa in bayan an yi sallar asuba kenan za mu je mu gaishe su kowa bayan kowa. Haka suma ƙannen mu za su gaishe mu kuma za mu gaishe da yayan mu. To haka dai muke yi. To wannan kuma yana kawo daraja kuma yana kawo ganin cewa mutum yana ganin girman ka kuma yana, yana mutuntaka. A duk wanda yake gaishe ka. To za ka ji wannan abun, wanda yake gaishe ka yana ƙara kusantar cikin zuciyan ka.

Daddawa da kayan miya ku faɗa game da shirya kayan girki. Gaskiya ni mutum ne ina son daddawa, ina son daddawa a miyan kuka. Ina son na je miyan kuka taji daddawa tana ƙanshi wannan abin yana cikin yana matukan burge ni kuma abinci za ka ga yana samun ɗanɗanon wanda ya kamata. Sa'annan kuma kayan miya dole ne a cikin abinci. In kana son abincin kai yai bada armashi, yayi daɗi to dole kaga kai yi amfani da kayan miya mai kyau kuma ya ji nama. Gaskiya ni mutum ne wanda nake so in ga komai nawa ya kwai nama kuma ni ina son gaskiya yayi amfani da daddawa. Amman wani zubin idan aka buɗe daddawa ni warin shi ne bana so amma dai gaskiya idan ana miya especially kamar idan aka yi miya a ƙauye zaka ga an ɗaura miya tun rana sai miyan nan ya dahu ya dahu, so zaka ji abun yana matukar bada annashuwa kuma ga dadi.

Wace shawara za ku ba baƙo da yake zuwa nan a karo na farko? Gaskiya shawarar da zan ba wa baƙo dake zuwa nan a karo na farko, za mu ba shi shawarar da zai jajirce ya yi abin da ya kamata. Kada ya manta kada ya yi al akari da wasu wanda suka daɗe suna yin wannan wannan aiki na salon shodin da kuɗaɗin da suke samu. Ya jajirce shi ma zai iya samun wannan kuɗin nan. Kamar yanzu yanda ma yanzu an ƙara bada kyauta na, na gift ɗin da suke badawa na kowane rakud ɗaya idan kayi, to abune mai matuƙar sha'awa wanda idan baƙo ya zo ya fara jajirce to sai ya samu alheri sosai a cikin salon sho. Gaskiya ina jin daɗin amfani da salon sho saboda gaskiya a kowane wata nakan samu sama da naira dubu ashirin a harkar salon shu ɗin da nake yi. To haka abune ayi wanda mutum zai ji daɗi a rayuwar sa.

Yaya kuka isa ga abin da kuke yi kowace rana? Gaskiya dik a kowace rana nakan sahuna na tsara abin da ya kamata nayi. Idan karatun ne nkan tsara san da zanyi karatin da san da zan gama. Nakan tsara rayuwa na dik abin da zanyi ba tare da nayi abin da bashi ke nan ba. To wanna abin ya kan bani danaja kuma nakan ji inayi abin da ya kamata cikin sauƙi ba tare da nasha wahalan yin abin da ya kamata nai ba. In karatu ne nikan zona na tsara yanda zan karanta, idan bacci zanyi nakan tsara san da zanyi bacci. To ina tapiya da tsarin da a dikkan al'amuran rayuwa ta.